Eh ina iya tsallake igiya yadda ya kamata ma kuwa. Domin yadda ka sani, tsallaka igiya is one of the hobby. Au ashe fa turanci akeyi shima hobby ne da muke amfani da shi wajen exercise. Mu motsa jiki kenan. Duk kusurwar jikinka ta motsa. Wanda ma yanzu haushina yake ji saboda ya tsallaka guda hamsin.